Ina son barkono mai yaji sosai wanda idan naci dole sai na nemi ruwa in sha saboda gidanmu muna son cin barkono. Baba na da mama na dukan mu. Baba na yana nuban barkono tun ina yarinya. Amma fa barkono fa akwai yaji. Domin duban da bai saba da shi ba idan ya ci to zai iya ƙwarewa barkono.

To ina matuƙar son fensir saboda ni ina so in zama art ne, artist. Saboda haka ina son fensir. Ina son yin drawing a kowane lokaci. Zan iya ce maka ma abin da na fi sanyi a rayuwata shine in ɗauke fensir, in riƙa zana rubutu kala kala. Ina da takardu kala kala waɗanda nake zana rubutuna kuma suna yi min kyau. Wannan shine abin da yake sa ni farin ciki. Lokacin ina makarantar secondary school, makarantar 'yan yara, muna amfani da fensiri. Yanzu dai da na girma ina amfani da fensir kuma ina matuƙan son haka. Kai ma zan so ka gwada fensir saboda gaskiya abun yana matuƙar ƙayatarwa. Gaskiya ina son fensir saboda gaskiya ina so na zama mai drawing, mai irin zane hakan nan. Ina matuƙar son fensir. Gaskiya ina son shi sosai. Yanzu haka ma a cikin jaka na, yau da safe na siyo wani sabon fensir. Na siyo wani sabon fensir. Naira ɗari fa. Fensir naira ɗari na siyo shi. Kaga kuma alƙalami shi kuma gaskiya ba na wani son shi saboda yana ba ni wahalar rubutu. Idan ina rubutu da shi rubutuna bai yi kyau sosai amma fensir yana goge mun rubutuna da kyau, ya yi matuƙar kyau. Gaskiya shi yasa nake son yin rubutu da fensir. Umm, yau ma na siyo wani sabon fensir a shago. Wani mai shagon unguwarmu yana saida fensir a wajen na je na siyo. Na zo na saka shi a jakan makarantana, na tafi makaranta. Da na je makaranta sai na yi drawing. Na yi drawing da fensir. Kowa na tayaɓo na ya ce gaskiya kin iya rubutu sosai.

Idan abincinmu ya rage na gida, muna ijiye wa da safe zamu ɗumama mu karya da shi. Sannan kuma idan ya rage idan ma ba mu ɗumama mun karya da shi ba, za mu iya ba ma mabukata. Mu fita mu bayar a waje kaman almajirai haka sai mu ɗauki abincin mu ba su. Za su mana godiya, su ce sun gode da komai da komai. Kuma irin kaga idan abinci ya rage kum ka ajiye shi, ka ɗora wani tukunya a wuta ka ƙara mai da abincin ka ƙara ɗumama shi kaɗan dafa shi kaɗan ka ci, to ba sai ka dafa wani abincin ba. Hakan ma yana da kyau. Ka gani yanzu kaman ɗazun nan na dafa wani abinci, ɗumame ake ce mashi a Hausa. Na dafa wani abinci so na ji daɗin cin abincin sosai kuma na ci. Da na ci sai na rage abincin da ya rage. Na ga abincin da yawa idan na ce zan ajiye zai mun yawa. Sai na ɗauka na fita waje na je na bawa mabukata almajirai ake ce musu. Na ba ma almajirai suka tsuguna suka mun godiya kuma na ji daɗi sosai. Kuma ka san kyauta yana da kyau. Da na musu kyauta da abincin nan suka ji daɗi sosai. Kuma ina yawan yawaita ba su ragowar abinci. Suna matuƙar son haka. Idan ni kawai ragowar abinci na ma ina yawan ba wa mabukata ne saboda ina jin daɗi in ga ana mun godiya. In ce a'a babu matsala babu babu. Ina jin daɗi ko kuma in ɗau abincin tun da ka ga ina da ƴan uwa sai in ɗora mana a wuta, in ɗumama manan mu ci. Wani lokacin har abincin dare ma mukan iya ci da shi. Ko yau ma ina jin abincinmu zan ɗauka ne zan ɗora mana a wuta zan ɗumama shi. In ɗumama in ɗauko kwanu in zuba ma kowa abincin ya ci. Kowa zai ci ya ji daɗi kuma za su yi godiya. Za su gode, za su gode, za su gode.

Eh ina son yin karatu saboda ka ga karatu yana da kyau sosai kuma a matsayina na ɗaliba nakan je makaranta a bani assignments kamar a bani abin irin aikin gida na makaranta nakan zo gida in yi. Ina matuƙar jin daɗi kuma ban da wanne amma wannan sirri ne ko mamana ma ba ta sani ba. Ina karatun littattafai irin na Hausa, ina karanta littattafan Hausa. Akwai wani littafi ma da na karanta sunan shi Saran boye. Waiyo Saran ɓoyi littafin nan ya yi matuƙar kyau amma fa da daddare nake karantawa. Eh ina karanta shi da daddare. Saran boye bari in bari inbaka labarin littafin. Wata yarinya ce haka a gidansu, gidansu suna matuƙar son ta sai wani ya gan ta a kan hanya wani lokaci. 'Yar makaranta ce ya gan ta sai ya nemi tsokananta. Ita kuwa ta fasa mashi glass din motar shi, ta fasa glass din motar sai ya zo ya kai ta police station. Police station dai ta yi rashin kunya da irin dai abubuwa haka littafin nan ya mun daɗi. Aka sake ta ashe shi ɗin da ta fasa mashi glass ya zo wurin babanta ne a cikin littafin baƙi nan. Ya zo wajen babanta ne neman ilimi da ya zo aka kai shi gidansu. Ya gan ta a cikin gidan ya ce "me ya kawo ki nan wajen?" Ta ce "ai gidansu ne." A gaban babanta faska dinga faɗa da shi a cikin littafin suna ta faɗa. To ka ga irin waɗannan littattafai ina matuƙar jin daɗin karantashin. Sannan akwai wani littafi sunan shi Taura biyu. Shi wannan gidansu yarinyar gidan malamai ne ita wato jagora a mata. Gidansu malamai ne irin malaman Alqur'ani haka na addini. To sai shi kuma wannan saurayin nata shi kuma kafiri ne, arne ne. To kaga ai gidan malamai kuwa da arne ba zai yiwu ba. Ita kuma ta gan shi tana matuƙar son shi. Har ciki ya mata amma dai sai da ya ɗauke ta suka je suka yi aure kuma ya musulinta sai ya mata ciki. Kaga wannan littafin gaskiya yana da daɗi sosai. Duk wanda na gani zan ce mashi ki yi ƙoƙari ki riƙa karanta irin littattafai na Hausa haka kuma akwai irin banda na Hausa akwai na Turanci. Akwai Delight Chinger. Wannan Delight Chinger lokacin da za muyi jarrabawa ne na zuwa jami'a na karanta shi. Gaskiya na ji daɗin karanta shi amma da ke yaɗan jima shekaru ne da yawa na ɗan mamman ta shi. Ba iya na Hausa ba har na Turanci ina karantawa sannan ina matuƙar jin daɗi. Karanta littafi yana sani masha'idi matuƙa.

Ina amfani da sabulu ne irin na haɗin gida. Akwai wani sabulu da ake ce ma shi, ake kiran shi da sabulun salo. Wannan irin sabulu ne na Hausawa. Abin shi, da shi nake amfani sannan ina jin daɗin amfani da shi. Amma dai duk da haka dai gaskiya fuska na bai yi wani kyau sosai ba. Idan kana da shawara akan wani sabulu mai kyau, ina neman shawara inda zan samu sabulu mai kyau. To gaskiya ina da buƙata. Sabulun dai gaskiya ina gani a kasuwa sosai. Gaskiya sabulu dai ina neman wanda zan rika amma dai yanzu wanda nake amfani da shi shine sabulun salo sai in haɗa shi da sabulun Ghana sai in juya, sai in juya su sabulu guda biyun nan fa, sai in zuba su a cikin roba sai in yi wankana da shi sai ka ji hankali na ya kwanta. Yauwa dashi nake amfani saboda sabulun idan ka haɗa su suna yin kyau matuƙa.

Abincin da yake sa inji daɗi, gaskiya naman kaza gasashe. Naman kaza in fa gashashsheen idan naci gasasshen naman kaza ina jin daɗi. Ka san Hausawa suke cewa akwai wani abinci da zaka ci har kunnenka ya tsinke. Kai! Idan naci naman kaza zanje daɗi a cikin raina. Inji daɗi. Shi yasa babana ina matuƙar son shi saboda yana siyo min naman kaza. Ya san abin da yake sa ni farin ciki sai ya siyo min. A rana ina iya cin, zan iya cinye naman kaza guda uku saboda yana sani jin daɗi. Idan naci zanje daɗi a cikin raina kuma zanje daɗi a bakina. Kai ma'aikani ka san naman kaza yana da daɗi, daɗi. Naman kaza ai duniyane. Wai yo daɗi. Banda naman kaza kuma ina son cin ƙwai soyayye. Kwai nake so, ƙwai soyayye. Idan kana so ka gama dani da safe ka somin ƙwai soyayye irin ya sha tumatur dinnan. Kai! Ina matuƙar son cin abincin nan. Yana sani inji daɗi kuma yana min matuƙar daɗi soyayyen ƙwai. A cikin abun ci kuma ina matuƙar son cin taliya. Jollof da taliya mai man gyada da kifi. Ina matuƙar so. Ina matuƙar so. Kai! Yau ma ammana taliya ne naje daɗi. Tun ina makaranta nake ta marina ai a tashe mu dan in zo in ci abinda yake sani farin ciki.

Gaskiya bana iya hawan keke da ke yanzu na yi girma, na yi girma fa na yi tsayi. Yanzu na fi yayata girma gaskiya bana iya hawan keke. Saboda akwai ranan da ba zan manta ba na hau keke sai ya rike mun rigana haka na kurje ƙafana. To tun daga ranan na yi alkawarin na daina hawa keke. Amma ina da burin koyan keke domin lokacin da nake ƙarama baba na ya siyo mun keke. Lokacin na iya tuƙa wa amma yanzu da ke na daɗe ban tuƙa ba sai ban iya ba. Yanzu ban iya ba amma ina ƙoƙarin in koya. Yanzu dai mota nake so ba keke ba. Amma dai ina so in iya keke, ina so in iya hawan keke saboda yana matukar sa ni farin ciki. Yana sa ni farin ciki sosai irin wanda ma babu misali dinnan. Akwai ranan da na zo, ƙawata ta zo da keke muka hawa kai muka faɗi. To tun daga ranan baba na ya ce ba zai sake siya mun keke ba saboda na sha faɗuwa a kan keke. Saboda ban iya hawa ba, ban iya ba, ban iya ba. To tun daga ranan na yi ƙuka ni kuma ina son in iya hawa keke sosai. Ina kallo aka siyo ma ƙani na keke. Amma dai fa duk da haka fa da aka siyo ma ƙani na keke ina hawa inji daɗi, inji daɗi, inji daɗi.

Ina riƙe lema musamman lokacin da ake irin ruwa. Ni fa dukkan kantar ruwa ina riƙe lema saboda ina son riƙe lema lokacin ruwa. Kaga ina tari mun ruwa baran iya zazzabi ba, babu abin da zai same ni ba, zan yi rashin lafiya ba. Amma fa idan ban ɗauki lema lokacin ruwa ba, idan ya jiƙani to zan zo zan yi mura, zan kwanta bani da lafiya. Kuma kaka sai an kai ni asibiti aman allura don rashin riƙe lema. Kaka kuma bana son wannan allura. Shi ya sa nake riƙe lema a koda yaushe. Ina da ɗaya ƙaramar lemata tana ajiye a gida. Duk lokacin ruwa sai in saka ta a cikin jaka na, ana fara ruwa sai in buɗe ta sai ka ga na shige. Babu ruwa na da yin zazzabi da rashin lafiya idan ban ɗau lema lokacin ruwa ba. Kuma a gidanmu akwai lema babba. Akwai wani lokaci wanda aka aike ni da ni da ƙanwata lokacin ana irin ruwan sama dinnan na ɗau lema. Dadi nake ji idan ana ruwa na ɗau lema. Sai mutane suna kallo na irin matu mewa. "Yau ta ɗauki lema don kada ta jiƙa." Na ce kuma ku je ku siya. Lema yana da daɗi lokacin ruwa. Amma idan ya wuce lokacin, ko da yake lokacin rana ma lema yana da daɗi amma yafi daɗi lokacin ruwa. Ka ga ga sanyi, ga komai yana kwantar da hankali. Gaskiya ina son riƙe lema. Yayana ma yana da wata lema amma ita sai kuma aka sace mashi nashi lema. Amma ni ne nawa a cikin jaka saboda ban so ruwa ya riƙe duka napa nake ɓoye lema. Gaskiya bazan bari kowa ya ɗauke mun lema na ba. Kuma ko dama an ɗauke zan siya sabo saboda lokacin ruwan nan.

Ina iya jagorantar mutane. Kaga kamar lokacin da mamanmu ta yi tafiya, daga ni sai ƙannena sai ƙawata, ni nake dafa musu abinci, ni nake musu komai. Idan lokacin makarantarsu ya yi, in musu shiri, in musu komai. Ai kaga ina iya ƙoƙari na. Kuma mamana ta ce na iya jagorantar ƙannena. Akwai lokacin da aka duke wata ƙawata, ni na yi jagora muka tafi wata muka je muka ce kar a sake dukan ta. Kaga ai na iya jagora ko? Kuma akwai lokacin da, lokacin fa ana faɗa ne, ni ban ma san me ya gani ba amma gaskiya wannan jagoran da na yi bai min rana ba saboda na ci uban duka. Na je ni, na yi, na yi ƙabe ƙabe, na zuwa yi ni irin don zama jagora dinnan kawai aka wanke mun mari. Cin daga ranan na ce "Kai, in da duk inda zan jagoranci mutum zan riƙa kulawa in san fa inda nake." shi ya sa ai na iya jagorantar mutane. Kuma mamana tana faɗa, ta ce na iya jagoranta sosai. Shi ya sa nake jin daɗi. Ina matuƙar son mamata, ina son abba na, ina son ta, ina son ƙannaina da ƴan uwana da kowa da kowa kuma ina iya jagorantarsu da adalci babu cutarwa.

Gaskiya nafi son fanka, saboda gidanmu bamu da kuɗi sosai. Ina son AC amma bamu da kuɗin da zamu siya AC. Shi yasa gaskiya nafi son fanka. Muna da fanka a sama, muna da fanka a ƙasa kuma kaga makarantar mu ma fanka ne muke da shi. Rayuwar mu ma dai. Ina zaune wani lokaci da mama na a ɗaki sai baban mu ya shigo ya siyo wani sabon fanka, fankan sola. Ina matuƙar farin ciki, ina matuƙar farin ciki da siyo, ah fankan solan nan. Sai muna zaune, sai aka zo aka sace wannan sola ɗin. Tunda aka sace wannan sola ɗin tu banji daɗi ba gaskiya domin har yanzu idan dattina yana san fankan sai in ji banji daɗi ba. Kuma ka ga shi fanka ba, bai kai AC sanyi ba. Ka fahimta? Ko da yake ban san yadda ake amfani da AC ba amma ina son fanka.

Wane hannu nake amfani da shi? Ina amfani da hannun dama wajen cin abinci kuma ina yin rubutu da hannun dama. Idan zan yi shara kome da hannun dama nake. Hannun hagu ma ina amfani da shi amma ban fiye amfani da shi kamar hannun dama bane. Saboda ka san kowane mutum akwai hannun da yafi mashi daɗin amfani. Amma sosamu ka raka amfani da hannun dama saboda a wannan namun al'adan kome inda ka kai ka tabbatar ka yi shi da hannun dama. Dan haka gaskiya da hannun dama nake amfani. Ina cin abinci, wanke kashi kaɗai. Kau, kaɗai nake yi da hannun hagu ban da shi kuma sai dai hannun hagu ya tayani ɗaukan kaya, irin abubuwa dai haka haka dai. Amma ban da irin wannan hannun hagu babu abin da yake mun. Na fi son hannun dama shiyasa koyaushe nake yi mashi kwalliya.

Ina rera waƙa. Akwai wani waƙa wanda ake cewa "Sarmadam ya matsoyi sarmadam sarmadam. Sarmadam ni da kai har abada ba rabewa. Rana in ta yi rabewa mutuwa ce ke rabawa. Alkawari na yi riƙewa ni da kai babu rabewa. Katina amana ne ka rike karike Soyayyar mai da kai ta zam gaske gaske. Rana in ta yi rabewa mutuwa ce ke rabawa." Ka ga wannan waƙan ko? Ina matukar son shi. Kullum idan na je wanka ina zuba ruwa, za ka ji ina "Sarmadam ya matsoyi sarmadam sarmadam." Mamana ma tana ji. Wani rana ta ce mun "Bara ki daina waƙan nan ba" amma gaskiya ya riga ya bamu jiki. Ina so kuma waƙan shi kaɗai nake ban da shi, babu wani waƙa da nake so. Idan na je wanka in ke yi shi kaɗai nake yi. "Sarmadam" za ka ga ina zuba ruwa, ruwa na ban fuska. Dadi nake ji sosai da sosai idan ina yi. Ina son wannan waƙa.

Rana mafi kyau a mako a wurina dai shi ne ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a muna zuwa muyi sallar Juma'a a masallaci kowace Juma'a. Kuma akan tashe mu daga makaranta da wuri. Sannan babanmu yakan fita da mu kowace Juma'a saboda murnar zagayowar sati zai fita da mu ya kai mu mu ci abinci, ya siya mana abubuwa masu sa farin ciki. To wannan ranar a wajena babu kamar ta. Kuma a wannan ranar aka haifi mamata kuma a wannan ranar aka haife ni. Dan haka babu wata rana wacce ta kai mun ita daraja da sa ni farin ciki. Ina matukar son ranar sosai da sosai. Domin ko wace ranar babanmu yakan ɗauke mu a gidan mu za muyi girki, abinci mu ɗauka mu je mu rarraba wa maƙwabta su yi ta godiya. Gaskiya ina jin daɗin wannan abun sosai da sosai. Kuma babanmu yana yin sadaka, mamanmu tana yin sadaka duk ranar Juma'a. Ina son abun sosai da sosai saboda yana sa ni farin ciki sosai.

Ni ƙaramar yarinya ce kuma 'yar makaranta. Bana yin sana'a, don haka ba zan iya ce maka ga irin cinikin da nake yi ba. Amma akwai wata yaya ta, yayata wacce take ba ni abubuwan sana'anta. In je makarantar mu in raka siyan mata da shi. Abubuwan hannu ne kuma ana matakar so Ko yau ma ana zaune a cikin aji bayan an tashi break na taso nace, "ga abin hannu masu kyau, duk mai so idan zai siya ɗari da hamsin, hamsin gashi ku zo ku siya". Ai kuwa ina fada maka kowa ya taso ya ce muna so, ina so, ina so. Haka suka dinga yi. Ni kuwa ina cikin farin ciki nake ta basu su kai ta siya. Na kawo mata kuɗin tayi matakar farin ciki. Ina yin ciniki a wannan kasuwancin da nake yi wa yayata. Saboda kowa ya san ni a makarantar, ina da dariya da sakin fuska. Bana yi wa kowa mugunta a makarantar kuma ina da ƙawaye da yawa. Ina da 'yan'uwa, kowa yana matakar suna sosai.

Abincin da nake ci da safe bana da takamaimai abinci guda ɗaya, abinci na musamman wanda zan ce shi nake ci da safe. Saboda wani rana muna shan lipto da biredi, wani rana muna cin taliya da safe, wani rana muna shan kunu da safe. Saboda kasan al'adun mu na Bahaushe, wani rana mu ci ƙosai da kunu, wani rana ɗumamen tuwo da kunu, wani rana ɗumamen tuwo da lipto, wani rana idan babanmu ya samu kuɗi doya da ƙwai, wata rana arish da ƙwai, wata rana shinkafa, wata rana kome nene, wata rana har kifi muna ci da safe. Amma abin da na fi so a cikin wainnan abubuwa shine arish da ƙwai da doya da kuma timi. Kauri ina so har alale wani rana. Akwai wani rana da muka ci alale kaman ka ga yau da safe. Amma dai takamaiman abincin da muka fi ci da safe mun fi shan lipto da biredi. Kullum ƙanina zai je ya siyo. Rana kuɗaɗaya ne dai muke cin irin su doya da ƙwai, taliya, shinkafa, ɗumamen tuwo. Rana ku rana ku ne sai an zaɓa. Amma ma gaskiya saboda muna yawaita cin doya da safe soyayye saboda babana yana sana'ar doya ne, to ya zama mana abin karyawa da safe.

Ina wasa da ƙawayena, ƙawayena Hafsat, Nabila, Munirat, da Bushra, da Bilikisu, da Yasmin, da Hauwa. Dukansu 'yan ajin mu ne. Muna wasa dasu, muna wasan irin ace police catch da thief ɗin nan kuma muna wasan jan layi a takarda. Ina jin daɗin wasa sosai da ƙawayena saboda su ne abokaina. Bani da tamkar su, sannan ina jin daɗin buga wasan irin wanda za kuyi rubutu a paper ace kowa ya zaɓa, kuma irin wanda za a rubuta apple idan ka haɗa ka ci. Ina son wannan wasan, ina son gasan spelling, ina son shi shima sosai kuma ina son mu riƙa gudu a makaranta irin wasan da za a ce ka kamo mutum ɗin nan. Shi ma ina son shi kuma muna yawan yi. Ko yau da na je makaranta mun yi wasan ayi rubutu a takarda, duk wanda ya cinka daidai shi ne ya ci. To gaskiya wannan wasan ma ina son shi sosai. Ina matukar son shi kuma shi muka yi yau. Gobe idan muka yi wani wasan ma zan zo in ba ka labari.

Ba na iya yin iyo saboda tun ina ƴar ƙarama ban iya iyo ba amma zan koya. Ina so in iya saboda iyo na da kyau. Kaga kaman tsautsayi idan ya zo ko ruwan ambaliya ya zo ya tarar da ku, iyo na da kyau. Da ka iya yin iyo za ka tseratar da rayuwan ka amma idan ba ka iya ba har mutuwa ma za ka iya yi. Don haka ina so in je wani swimming pool wurin yin iyo in je in koyi iyo sosai da sosai saboda in ji daɗi nima na iya iyo.

Ba na sa uniform a wajen aiki. Ina saka uniform a wurin, a makaranta ne amma ba na saka saboda ba na zuwa wurin aiki, ni daliba ce makaranta na ke zuwa. Amma ina fatan idan na fara zuwa makaranta, idan na dena zuwa makaranta, na fara zuwa wajen aiki, in rinƙa saka uniform mai kyau sosai. Ina so hakan tafaru. Sosai da sosai. Akwai yayata wacce take aiki a wani kamfani, kamfanin AA Rano Gas Unlimited.

Abin da ke sa ni yin dariya, abu mai bada dariya kaman ina kallo a TikTok sai in ga wani kaman yayi tusa sai in yi dariya. Kuma kanwata tana yawan ba ni dariya, ta juya fuskanta ta mun rawa sai ya ba ni dariya in yi dariya. Akwai wani labari da aka bani na wani ɗan fulani ne, mai abin dariya, na yi dariya. A ƙauyensu anyi mutuwa sai da shi da abokinshi aka ce su zauna tare da gawa a ɗaki. To kasan irin ƙauye dinnan, irin gadon kara dinnan to sai da ya je tashi zai kunna musu fitila da tsakar dare sai gadon ya riƙe mai riga. Shi kuma daga buɗe bakinshi sai cewa yayi wane dayan ke nan sakammun riga. Shi kuwa wannan wanda aka ce wane sakammun rigar tunda yasan bai riƙe rigar kowa ba, da gudu ya fita daga ɗaki yana ihu "aljanu, aljanu, aljanu, fatalwa, fatalwa, fatalwa". A ƙauyensu anyi mutuwa sai da shi da abokinshi aka ce su zauna tare da gawa a ɗaki. To kasan irin ƙauye dinnan, irin gadon kara dinnan to sai da ya je tashi zai kunna masa fitila da tsakar dare sai gadon ya riƙe mai riga. To ka ga wannan labarin ya ba ni dariya sosai da sosai, matukar dariya.

Ina fara aikina daga ƙarfe takwas ne zuwa ƙarfe baƙwai na dare. Idan na tashi da safe zanyi shara na yi wanke wanke, sai nayi wanka na yi shiri. Idan zan fita inje wani wuri ne, kar idan ba zan je wani wuri ba kuma, shikenan na yi aikina kenan na rana. Idan nayi shiri banje ko ina ba zanyi girki. Idan nayi girki zan zuba a kula, dan inyi komai da komai. In zuba ma yarana zanci nawa girkin in sanya sosai.

Ina cire takalmina a gida saboda gidanmu akwai tiles a cikin gida, Idan na zo daidai ƙofar ɗaki sai in cire takalmina saboda ban so gidanmu yayi datti. Gidan ƙawarmu ma babu datti ko sai in cire takalmina. Amma gidan mu nada ban iya cirewa saboda datti. Gidan sai dai in shiga da takalmi har cikin ɗaki duk inda zan shiga zan shiga da takalmi. Wannan shine.

Abincin da na fi so ina matuƙar son jollof ɗin taliya mai man gyada da kifi da rana. Sannan ina matuƙar son cin shinkafa da wake sosai da sosai. Babana kuma yana son cin tuwo da miyan kuka. To nima ina matuƙar son cin tuwo amma babban abincin da na fi so shine taliya jollof na kifi na man gyada da kifi. Kuma ina matuƙar son kaza, kaza ina matuƙar son kaza da ƙwai. Ina son su sosai da sosai. Kaaai ina matuƙar son kaza kamar a kawo min shi.

Ina goga haƙorina aƙalla a rana sau uku. Idan na farka da safe, na tashi daga barci, ina goge haƙorina da sassafiya kafin in ci komai. Bayan nayi wannan, sannan aƙalla da rana idan naci abinci haka ko kuma idan zan fita. Kusan kullum dai nakan goge haƙorina, sai kuma idan dare ya yi ina goge haƙorina da daddare kafin na kwanta saboda tsafta. Bana so in kwanta da wani datti a bakina. Gaskiya iya sau uku nake goge haƙorina a rana kuma yayi babu laifi saboda tsafta. Bana son ƙazanta a haƙorina shiyasa nake gogewa sau uku ban ɗauka da zafi ba.

Lokacin da ba wutan lantarki a gidan lefa kenan, nakan ɗauki wayana shiga bidiyo in yi kallo a TikTok saboda ban son zama. Nakan yi bacci, kuma nakan tashi in yi aikin gida kala kala. Idan kuma lokacin solan mu yayi caji, to zan kunna wutan sola ne tun da gaskiya solan mu bai daukan TV iya wuta yake bayarwa, shi kenan sai ka yi caji. To zan kunna sola ne a riga ganin haske, sai in yi kallo na. Sannan zan yi hira da 'yan uwana, ina da ƙannai. Mai hira da yayana, da kowa da kowa. Ina matukar jin daɗin wannan abun da ke faruwa, sosai da sosai. Wannan shine abubuwan da nake yi bayan, an ɗauke wutan lantarki.

Gaskiya ba zan ce maka na fi son zama a birni ko ƙauye ba, saboda a ƙauye aka haifi iyaye na. A ƙauye aka haife ni, a ƙauye na girma. Ƙauye shine tushe na. Sannan ƙauye yana da matuƙar daɗin zama, ga daɗin rayuwa. In tashi da safe mu je gona, mu je mu yi satan mangwaro. Irin dai rayuwa mai ban nishaɗi dinnan. A ƙauye mu je kamun kifi, mu je abubuwa daban daban masu ban sha'awa. Na yi girma na a ƙauye. Ina shekara biyar muka dawo birni, na dawo birni. Gaskiya birni ya fi ƙauye daɗin rayuwa saboda komai na birni babu ciwon kai. Kuma ga waya, ga TV, ga wutar lantarki, ga makarantu, ga mutane, ga motoci. Gaskiya dai birni yafi daɗin rayuwa amma ƙauye shine garin da aka haife ni. To gaskiya dai na fi son zama a birni, gaskiya.

Ina kiyaye lafiyata bam ina daura gidan sauro saboda kar sauro su cije ni in kamu da cutar malaria. Sannan mama na takan dafa mun magani in sha saboda cutar sanyi infection bata son cutar infection ya kamu da ni. Sannan bana shiga public toilet saboda bana son cutar infection ya kama ni, ance bata da kyau. To ina matukar kiyayewa sosai kuma idan bani da lafiya aka bani magani in sha bana taɓa wasa da waɗannan magunguna. Ina sha a kan lokaci saboda in samu lafiya. Zan kiyaye lafiyata, wannan shine zancen kuma akwai sauro masu cizo waɗanda suke sa rashin lafiya. Mama na ta ɗaura mana gidan sauro kuma nima ina kula da ɗaurewa kullum in kwance. Dan haka sauro basa samun damar cizo na balle su cutar da lafiyata.

Tabbas kujera na da daɗi. Akwai kujera a gidanmu guda biyu. Ina jin daɗin zama a kujerun nan. Kuma akwai kujeru a falon mu, kujeru masu yawa har guda shida. Baba na ya zauna, mama na da yayana da kowa da kuwa har ni mu zauna a kan kujerun. Da babu kujeru, da za mu zauna a ƙasa? Cinnaku, ga sanyi ta su ta damun mu. Amma kujeru sun tare wa waƴannan abubuwan. Gaskiya muna matuƙar jin daɗin amfani da kujera. Kuma ga shi idan saurayina ya zo hira waje na, akwai kujera a filin gida, nakan ɗauka in kai mishi ya zauna ya ji daɗi. Kaga da na bar shi a tsaye gwara in ɗauki kujera in kai mishi ya zauna. Yauwa, gaskiya kujerun ka na da daɗi sosai.

Ina shan ruwa a kullum kamar aƙalla lita uku saboda na yi bincike sosai game da shan ruwa. An ce ruwa na ƙara lafiya fiye da yin da kake tunani Aƙalla ina shan ruwa lita uku a rana kuma babu abin da ke samu na ina taka jin daɗi sosai da sosai. Tabbas, domin ruwa yana ƙara lafiya kuma ina jin daɗin sha. Dan sha ruwa idan na tashi nayi brush da safe bayan tuk minti ashirin ashirin ina shan ruwa kofi ɗaya ɗaya. Yau wannan shine.

Tabbas wayata tana daidaita haske da kanta domin ni na ɗora ta akan tsari saboda ni ba mai cikakkiyar lafiyar idanu bane. Ni ba mai cikakkiyar lafiya ba ce. Idanuna ba su da lafiya sosai, yakan kula da irin hasken da zan yi amfani da shi. Idan dare ya yi, nakan rage haske sosai ya koma kaɗa. Idan kuma rana ta yi, yakan ƙara kanshi.

Ina koyan fasaha ta hanyar amfani da wayar hannu. Ina koyan yadda ake yin cake. Shi ma wata fasaha ce saboda ina so in zama mai yin cake, in zama irin chef dinnan sosai da sosai. Irin abubuwan suna burgeni matuƙa. To zan iya koyo ta wayar hannuna. Kuma ina koyan fasaha irin na abubuwa hakanan kamar na amfani da kayan zamani ta wayar hannuna.

Nafi son a rana. Wani lokaci na rana kake fiso? Na fi son lokacin daga safiya zuwa ƙarfe takwas, kamar daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe takwas. Awa uku da ke tsagani ina matuƙar son wannan lokacin saboda hutawa nake ina bacci. So yafi mun ko wane lokaci.

Ina amfani da tsintsiya na zamani wanda inji ke amfani da shi, sannan ina amfani da tsintsiyan kwakwa. Ina share gidanmu da shi saboda tsintsiyan kwakwa yafi kowane tsintsiya amfani. Ko da yaushe idan ka ɗauko zai yi maka matuƙar amfani wajen share. Tsintsiyan kwakwa yanda ake haɗa shi, idan aka shuka bishiyar kwakwa ya tsiro a ganyayyakin a nan ake samu bishiyan,, tsintsiya a wajen. So idan ka cire wannan ganyen kwakwan ka saɓule ɓawowkin jikinta za ka ga kwakwa ya fito maka daga ciki. Ka zuge ka ce mungode shike nan ka haɗa tsintsiyan kwakwa.

Ina shan madara aƙalla a rana sau uku saboda yana ƙara lafiyan ƙwaƙwalwa. Matsayina na yarinya ya kamata ace ina shan madara a ko da yaushe. Kaman sau huɗu ko sau uku wannan shine gaskiyar zance saboda madara yana mun matuƙar daɗi a bakina. Ga garɗi ga daɗi kaii! Ina matuƙar so.

Ina matuƙar son fure mai launin ɗorawa saboda a rayuwata ina matuƙar son kalar ɗaurawa. Kuma duk fure mai launin ɗorawa fure ne wanda zaka gan shi yake da shiga rai da kwantar da hankali. Yakan iya kwantar da hankalin mutum sosai idan ka sha ki kamshinsa. Dan haka ina matuƙar son fure mai launin ɗorawa kuma ko'ina kake yawo zaka iya, idan dai kana son mutum zaka iya ba da shi a matsayin kyauta ta soyayya. Wannan shine furen da na fi so.

Ina son dafa ƙwai. Idan na ɗora tukunya ta a wuta, zan zuba gishiri kaɗan, sai in ce faɗi gaskiya. Kantin nan, umm, idan na ɗora ruwa na, sai in wanke ƙwai na in zuba a ciki. Idan ruwan yayi tausa, yayi tausa, yayi tausa, zaka ga har yana tsatsagewa ma ƙwan nawa tom yada fiken sai in ɓare shi, ya mai fuska.

Ina amfani da matashin wuya idan zan yi bacci saboda ina fama da ciwon wuya. Amma matashin wuya da nake amfani da shi ba nawa ba ne, na ɗan uwa ne. Idan na samu kuɗi zan je zan bayar a siyo min matashin wuya mai kyau sosai wanda idan na sa kowa sai ya kalle. InSha Allah.